Waya mana game da tsaftace farfajiya? To gaskiya, tsaftace farfajiya wani abu ne yawance yake da muhimmanci. Saboda idan ka tsaftace farfajiyar gidanka, to zaka ga gidan yayi fes fes. Kullum zakaga gidan cikin tsabta cikin kaima kanka zakaji kana jin daɗi saboda tsafta tana sa mutum ya ji shi wani abu ne. Amma idan aka ce ba tsafta, ba tsaftace farfajiyar gida, to zaka ga gidan bashi da kyau, yayi muni, maza ga ba'a san ma zama inda gidan yake. Maza, to idan aka tsaftace, zaka ga wasu har zuwa suke so da kyau hoto saboda sun ga wajen yayi kyau kuma tsaftace. To shi yasa tsaftace farfajiya yana da kyau kuma yana da muhimmanci kuma yana sa kowa yana tsaftace farfajiyar gidanshi. Zaka ga gida yayi kyau, zaka ga gida yayi tsabta sosai gaskiya.

Zaure ko wurin karɓar baƙi. To zaure wani waje ne da ake gina shi a cikin gida. Ko in ce shi kamar hanya ce amma kuma ana karɓan baƙi a cikin shi sannan kuma an yi shi kamar ɗaki. Amma akwai hanya ta daga cikin shi zuwa waje akwai kuma hanyar shiga daga cikin shi zuwa cikin gida. To shi wannan shi ake kira zaure. Sannan kuma idan an yi baƙi idan ake zuwa a shimfiɗa musu tabarmi a tattauna abin da za a tana a nan cikin zaure. Sannan kuma ko da baƙi aka yi ba, ba a buƙatar su sun shiga cikin gida to nan wajen ake killace su nan wajen ake zaune da su. To idan kukayi baƙo ma wanda yakeso ya ƙwana kuma a lokacin zamani yana nan lafiya ƙalau batare da wani matsala ba to wannan wajen ake samu ya zauna anan wajen ake zaunar da shi.

Adashe yaya ake aiki? Ku bamu labarin naku ko na wanda kuka sani. To adashe yaya ake yi, yanda ake yin adashe, adashe kala kala ne. Akwai wanda zaku taru ku ku biyar ko ku goma sai a zuba irin ace su duk kwana biyu za'a rinƙa kwasa. Idan aka kwasa sai a ba mutum ɗaya. Duk kwana biyu sai a kwasa sai a ba mutum ɗaya. To sai ka ga anyi zuba adashe mai yawa musamman idan aka ce lokacin wani hidima ne yake zuwa. To adashe yanda ake yin shi akwai adashen kati kuma wanda duk kullum za ka zo ka ba da kuɗi sai a rubuta ka ba da kaza. Kullum sai a ba da kaza sai ƙara rubutawa sai ka ba da kaza. Inna ɗari bibbiyu kake so kayi to kullum ɗari biyu zaka kawo. Inna ɗari biyar biyar ne to kullum ɗari biyar za a kawo. In kabada dubu ɗaya za'a rubuta ma biyu. Inna ɗari biyu ne ka ba da ɗari huɗu za'a rubuta ma biyu. To yana nan dai adashe kala kala wanda akwai wanda in za'a tara a ba mutum ɗaya akwai kuma wanda iya abun da ka tara shi za a ɗauka a ba ka.

A ganin ku, a ganin ku, yaya mutane ƙarancin lokacin zama tare yake? A ganinku yaya mutane ƙarancin zama tare yake? Akwai lokacin da yake ƙaranci na zama tare da mutane saboda kowa zaka ga ya tafi wajen aikin shi, wani ya kama sana'a can wani ya tafi can to kafin a dawo kuma gaskiya za ka ga ba kasafai za ka ga an dawo an zo an zauna ba, saboda kowa yana da sana'ar shi kuma yana da wajen aikin shi, shiyasa za ka ga kowa lokacin da za'a zo a zauna abin ya yi ƙaranci mutane gaskiya kowa ya kama gaban shi ba'a samu lokacin da za'a zo a zauna a tare. Wani sa'in za ka ga kuma lokacin da ake hutu, lokacin da ba aiki za ka ga an zo an samu waje an haɗu an zauna an yi zumunci an gaisa an yi fira. To yana nan dai lokaci daban-daban.

Kwai-kwawo na rediyo, ku bamu labarin waɗanda gidanku ke saurara. To wasan kwaikwayo na rediyo akwai su kala-kala, amma ni gaskiya bana sauraro saboda wasan kwaikwayo na rediyo a yanzu banda lokacin da zan zauna na yi sauraren shi. Akwai wanda za a ke yi a Barkata Family saboda shi an yi shi an ƙara maimaitawa ana ta yi ko da yaushe kuma ya zama darasi wanda ƙawata ce take zuwa ta aure kawarta ta aure mijin kawarta tana da ƙawa sai ta sakan ma kawa ko mai, ƙarshe dai ita wannan ƙawar ita taje ta aure mata miji. Tor su kuma suka samu matsala ƙarshe dai haka aka sasanta aka samu masalha.

Ku gaya mana yadda kuke taimakawa tsofaffi kan waya. To gaskiya da nake so taimakawa tsofaffi kan waya ta hanyar duba musu abun da suke buƙata, hukuma annu za su kira, hukuma idan an kira su, hukuma idan an turo musu wani saƙo, kokuma in za su tura. To a fara da na farko in za su kira, idan za su kira za a duba musu lambar da suke so su kira. Za a tambaya ga lambar da suke so su kira, sai a ɗauko musu ita sai a kira musu da ita. Hukuma kiransu aka yi ba su gani ba, to za a duba musu, a faɗa musu cewa gawane ne ya kira ka sai a kira mai shi. Sannan kuma idan saƙo aka aiko musu da shi, to za ka karanta musu, faɗa musu ga abin da aka karanto ga abin da aka faɗa a cikin saƙon. Sannan kuma idan za su tura saƙo ne, to za ka ansa sai ka faɗa ma abin da suke so sai ka rubuta sai ka aika. To duk irin wanan hanyoyin su ake bi wajen taimaka musu. Kokuma idan za su sa lambar su adana ta a cikin wayan, to za su, za su faɗa ma lambar, kokuma in a rubuce ce za su, za su baka sai ka rubuta ta a cikin wayan sai ka tura saƙon ta sai ka ajiye musu ita a ciki.

Ku ba mu labarin zamanin raba waƙoƙi da Bluetooth da katin memory. To, ku ba mu labarin zamanin raba waƙoƙi da Bluetooth da katin memory. To, da abin da ake amfani da shi wajen ka tura ma wani waƙa ko kuma wani fim ko kuma hoto, to ta hanyar Bluetooth. Ko kuma za ka cire memoryn ka sai ka je ka ba da a na'ura sai a sama. Ko kuma a waya za ka samu memory sai ka sa shi. To amma yanzu duk wannan abubuwan sun riga sun wuce saboda da da Bluetooth ne. Wancan yana da Bluetooth, kai zaka kunna Bluetooth sai ku haɗa, sai a tura waƙa ko kuma a tura fim ko kuma a tura hoto. To amma yanzu wannan abubuwan duk sun canza saboda an yi su Xender, su flash share, duk dai gasa nan dai da quick share, duk dai gasu nan dai da sauransu. Maimakon a ce yanzu, da shi Bluetooth ya kan daɗe kafin ya je amma yanzu waɗannan duk sun an saɓunta su. Su nan da nan zaka ga da an fara, za a ga sun je sun an gama.

Da kayan yaji, inda ke faɗa game da amfaninsu. To citta da kayan yaji amfanin su yana da yawa saboda kaga citta, ko kanun fari ko kuma duk kalan yaji de wanda ake amfani da shi. Shi wannan kaya ne wanda zaka ga mata suna amfani da shi sosai. Saboda amfanin shi yana da yawa sosai. Yana maganin sanyi. Idan sanyi yana damun mutum za ka ji a ce ya samu citta da kanin fari da tafarnuwa. Duka za'a haɗa, a dafa ko kuma in ba a dafa ba ma za'a haɗa su a daka, a samu barkono sai a yi yaji da shi. Idan mutum yana shan irin wannan yaji zai ji ƙarfi a jikin shi ma duk wani sanyi da yake jikin shi zai ji ya ragu, zai ji ya fita daga jikin shi. Shi yasa za ka ga citta, kanin fari, masoro, gas su nan dai da sauransu. Su wannan kaya ne wanda ake haɗa su saboda sanyi. Idan sanyi yana damun mutum ko na ƙafa ƙona jiki ma to zaka ga idan yana amfani dashi duk wannan sanyi zaizo ya fita daga jikin shi.

A ganin ku me iyali suke riƙe har abada? To gaskiya a ganina abinda iyali yakamata ace su riƙe har abada shine ilimi. Saboda kuɗi ko wani abun nan ko wani mulki duk zai iya zuwa ya wuce. Amma idan aka ce ilimi, kuna da ilimi a cikin dangin ku, to wannan fa ilimin ba zai taɓa wucewa ba. Saboda shi ilimi idan aka same shi to ba'a cire wa mutum a cikin ƙwaƙwalwa shi kuma ba'a rabuwa da shi. Saboda idan kanada ilimi kanada ilimi. Amma idan kana da kuɗi za'a iya wayaggari ace baka da kuɗi. In mulki ne ko sarauta za'a iya wayar gari ace wannan sarautar ta tafi ko amsheta ko kuma ta bar wajen ku. Amma idan aka ce kuna da ilimi to wannan ilimin fa duk inda za'a je a dawo, wannan ilimin yana tare da ku bazai taɓa wucewa ba. Bakuma wanda ya isa yazo ya ƙwace shi. Amma kuɗi za'a iya ƙwacewa, sarauta, mulki duka za'a iya ƙwace wa. Amma shi ilimi wannan shi ba wanda ishe ya taɓa shi saboda shi yana cikin jikinku ne, yana cikin ƙwaƙwalwar ku kuma shi ilimi duk inda kake bazaka taɓa taɓewa ba. Dole sai kasamu wani nasara game dashi.

Ku bayyana abincin da kuka fi so yadda za a ji ɗanɗanon sa. To gaskiya abincin da na fi so, ni na faɗa muku dama ba tun yanzu ba, ba tun yau ba da aka mun wannan tambayar. Na sha faɗin cewa abincin da nake so, wanda nake jin daɗin shi, kuma ba abinci ba ne wanda ake shan wahala ko kuma wani ɗanɗano yake bayyana a jikin shi. A'a, abinci ne wanda na yau da kullum wanda kowa yake amfani da shi. Na farko dai akwai, akwai shinkafa da mai da yaji. Ko a sa mata man gyaɗa ko a sa manja. Gaskiya ina jin daɗin wannan abincin sosai kuma ina amfani da shi. Saboda duk lokacin da nake wannan, nake gida to abun da ake mun kenan. In ma na fita wajen aiki in dai na samu masu abinci da mai da yaji, gaskiya shi nake amsa kuma da shi nake amfani. Shiyasa ko da yaushe zaka ga abinci na kenan, shinkafa mai da yaji gaskiya abinda nake wannan ɗinshi kenan.

Waye na yadda kuke dafa abincin da kafi iya wa mataki-mataki? To abincin da nake girka wa, to harko to ina iya dafa duka. Musamman a ce idan nayi tafiya na bar gari. Na farko dai akan azasawa a hura wuta. Bayan an hura wuta sai a dafa manja. Sannan kuma a daka a zuba kayan miya a soya su gari. Bayan sun soyu sai a ɗebo ruwa sai a zuba. Bayan an zuba ruwa sannan sai a, sai a rufe. Idan ya tafasa sai a ɗauko wake sai a zuba. To idan aka zuba wake, idan waken ya fara dahuwa sosai sai a ɗauko shinkafa ita ma sai a zuba. To bayan an zuba sai a rufe. To in an rufe sai da kanta yana dahuwa, yana dahuwa, yana dahuwa. Daman zaka gwada ruwan daidai yanda zai wannan kuma dama idan ka dafa kayan miyan sai ka sa su maggi su gishiri duk wani spices da kake so ƙasa. Za ka sa shi ne kafin ka sa wake.

Wane irin wasa kake yi a waje? To wasannin da nake yi a waje ba wani wasa bane. Iya ka ce "ni ban ma fiya yin wasa a waje ba, sai dai lokacin da muke ƙananan yara shine muke wasa. Amma yanzu to wane wasa za ka fita kaje kayi a waje?" To amma dai lokacin muna ƙanana akwai wasa kala-kala wanda muke yi lokacin muna yara. Akwai odiyojiyo akwai hadda yar galagala da kuma langa. To shi wasan langa wanda akeyi ne ana riƙe ƙafa ɗaya, zaka riƙa tafiya kana tura mutum. Idan har ya saki ƙafashi, to shikenan shi ya faɗi wannan wasan. Amma kuma idan bai saki ba, zakaga akwai ruwa wadda daman kuharunku akan ruwa. Zakuyi ta so kuga kun kamata. Idan har ba ku kama ta ba, taje ta ɓa wani waje da aka tanada domin idan taje wajen shine ta sha, to lallai ku ne kuka faɗi wannan wasan. Amma kuma idan har kuka yi nasara gun kama ruwa ba ka je wannan wajen ba, to ku ku kai nasara.

Ku gaya mana game da littafin da ya rage a zuciyarku. To, akwai wani littafi guda ɗaya wanda ya rage a cikin zuciyata wanda nake tunawa da shi. Shine wani littafin hausa wacce ake cema dare da haske to, a wannan, a wannan littafin anyi abubuwa da yawa sannan kuma akwai na yaƙe-yaƙe wanda kaman irin su kundin tsatsuba gasu nan dai dasauran su. Sannan akwai iliya ɗan mai ƙarfi. Duk dai gasu nan akwai ruwan bagaja. Toh duk irin wannan littattafan zaga, littattafai ne irin na yaƙe-yaƙe da kuma na wasu tarihi. Sannan akwai littafi wanda shi ya ƙunshi abubuwa da yawa kaman labarin mutanen da labarin tsuntsaye shine magana jari. Toh magana jari akwai abubuwa kala-kala a ciki akwai tarihi kala kala a ciki. Akwai labarai kala kala acikin magana jari.

Idan ma'aikata suke biki Kirsimeti ko wani biki, yaya ake raba abinci a unguwar ku? Idan ana bikin Kirsimeti a unguwar mu ko kuma wani biki dai na musamman yanda ake, yanda ake raba abinci, ana bi gida-gida ne ana raba abinci. Sannan kuma idan aka same ka a hanya, za a baka abun da ya sawaƙa. Sannan kuma in aka ce lokacin Kirsimeti ya yi, aka ce lokacin Kirsimeti ya yi, zaka ga mutane da yawa an taru, ana taya juna murna, ana bi layi-layi, ana kiɗe-kiɗe, ana shewa. Sannan kuma zaka ga an tattara waje-waje saboda gudanar da liyafa cin abinci saboda lokacin akwai haɗin kai, akwai son juna ba kamar yanzu ba da al'amuran suka watse. Amma lokacin in ana bikin Kirsimeti ko da ace gidanku ba ayi abinci ba, za ku ci abinci ku ƙoshi. Za a kawo muku ziyara kuma za ku kai ziyara. Zamu haɗu duka a taya juna murna.

Ya yanayi da yake shafar ranaku, ya yanayi yake shafar ranar ku? To yanayi yadda yake shafar ranar mu, rana ta, musamman ma idan aka ce zafi ko kuma irin tsananin sanyin nan, to gaskiya abubuwa suna cakude wa. Saboda bana, ban cika jurar zafi ba. Ko kuma idan aka ce akwai rana sosai, yanayin rana, yanayin zafi to gaskiya wannan zaka ga al'amura suna cakude wa bana jin daɗin rana. Saboda idan aka ce akwai zafin rana to ayyuka ma basu cika tafiya ba. Don haka ana yi ne amma ba da son rai ba. Gaskiya ana takura sosai ana shiga wani yanayi wanda ba jin daɗi. Kuma aka ce sanyi ne sosai to shi ma haka ne. Zaka ga duk an sa rigunan sanyi, to amma gwanda ma shi da sauƙi idan ka sa rigar sanyi za kaga cewa ka ɗan ji ɗumi, amma idan kuma ba ka sa rigar sanyi ba, shine zaka ji sanyi. Amma kuma in zafi ne ko da ka cire riga, ta ga zafin rana. Sai ka ji nan ma ya addabe ka.

Wani tasiri iska mai kyau da wuraren kore suke yi a jikin ku. Wani, wani tasiri iska mai kyau da wuraren kore suke yi a jikin ku. To tasirin da wuraren kore da kuma iska mai kyau take yi a jiki gaskiya abu ne wanda ba zai iya misaltuwa ba. Saboda idan aka ce waje akwai iska, to za ka ga hatta fatar da jikin mutum yana canzawa. Za ka ga yana kyau, yana sheki yana kuma ƙara lafiya. Idan aka ce waje akwai iska, za ka ga cewa wajen yana da daɗin zama. Za ka ga hatta dabbobi zaka gan suna son wajen saboda za ka ga waje yayi sanyi saboda iskar da take wajen. Idan aka ce waje ba iska, to daɗin wajen ma ba zai yi ba. Zaman wajen ma ba zai yiwu ba saboda wajen ba zai yi daɗi ba. Wajen ba zai yi, ba wanda zai so ya zauna a waje saboda zai yi cutar da jiki zai cutar da lafiya. Sannan kuma idan aka ce waje me kore, to eh waje me kore saboda ganyeyaki saboda lafiyar ido. Wajen za ka ga yayi ban sha'awa sannan kuma idonka za ka ga yana ƙara ma lafiya.

Ku gaya mana yanda kuke ajiye lambobin waya. To inda nake ajiye lambobin waya ta hanyar, ta hanya biyu ne. Na farko dai, number waya ta, number waya ko kuma wasu lambobi da aka bani, na kan yi ƙoƙari naga na ajiye su a cikin waya layi. Na farko ina da SIM one, ina da SIM two. To amma na fi amfani da layi na na farko, shine sim one saboda duk wasu lambobi za ka ga da na ke amfani da su ina ajiye su acikin layin sannan sai kuma hanyar email, shima Google ina ajiye nambobi a ciki. Sabida idan na chanza waya ba sau na je ina cewa ko nayi fuskaran ajiye lamba a cikin waya ko kuma mene ne ba. Saboda indai ka ajiye waya, indai ka ajiye lamba a kan waya, to duk lokacin da ka tashi nema ba lalle ba ne ka samu. Sannan kuma ko da ace an sace ma waya, indai layi, indai lambobin ka suna cikin Gmail, zaka ga. Da ka yi login zaka ga ya dawo ma da wannan lambobi.

Wane abinci kuke so kuyi dafawa da ya sa? Daga cikin abincin da nake so na koyi dafawa shi ne kuskus. Saboda kuskus yana da wahalar dafawa kuma yana da bashi da saurin dafawa shiyasa nake so naga na koye shi saboda yana da wahala kuma abinci ne mai daɗi. Ina son na riƙa cin shi saboda shi kuskus indai baka iya dafawa zaka ga yana yanda zama yanda ya kamata. Shiyasa nake so naga na koye shi, na koye shi, daban saboda kuskus abinci ne wanda yake da inganci sannan kuma yana da daɗi idan aka ci. Saboda idan matata ta dafa min kuskus, gaskiya nakan ji daɗin shi shiyasa nake so na koyi dafa shi. Koda ace in na yi tafiya zan riƙa dafawa da kaina saboda idan ba haka ba, ka ba zai dahu ba kuma ba zan yi shi yanda ya kamata ba. Amma yanzu da kyau gani na da na koyi dafa shi, na dafa kuma na ci na ji yayi daɗi.

Yaya kuke kula da idanunku don kuyi aiki mai tsawo? Eh, shi ido, dama ana kula dashi ne saboda, ba'a son ma, yawaita haske, yawon haske, riga wannan ɗin shi. Musamman irin hasken waya haka, ko kuma hasken na'ura. Saboda idan ya cika ya shafar ido, za ka ga mutum ya sami matsala. Shiya ake so mutum idan yana yi amfani da haske haka a waya, to ya kamata ya samu, ya sha magani, ko kuma yayi magani na ɗigawa, yayi amfani da shi. Ko kuma, daga farko ma, mutum zai iya samun glass wanda zai sa, wanda zai rage mai hasken, wanda zai riƙa, wannan da ya daina shi. Saboda shi haske a waya, gaskiya yana da illa sosai ga lafiyar ido. Shiya sa ake so mutum ya riƙa rage hasken wayar shi, in zai yi amfani da ita, kar a ce ya ƙora hasken sosai yadda ya dace yake. Wani zakaga idan ba kora hasken yayi ba, ba lalle bane ya gan abun yakeyi.

Kana yin bacci da rana? A'a. Eh, amsa biyu kenan. Ina yin bacci da rana kuma ba na yin bacci da rana. Idan ina da aiki ko kuma na futa wajen aiki, gaskiya ba abinda zai sani naje nai bacci misali ace, na fita wajen aiki, ka ga bama lokacin da za a ce, ka kwanta ka yi bacci saboda ka fita da safe, ƙarfe tara ka fara aiki, sai ƙarfe ɗaya za ka je ka yi sallah, ka ci abinci, ka ɗan huta. Ka ga ba lokacin bacci a ciki? Tunda dikadika da sallah da wani cin abincin awa ɗaya ne. To ina ka sami lokacin bacci? Dahar za ka je ka yi. Idan ƙarfe biyu na yi, za ka koma aiki. Biyu kuma bazaka tashi ba sai ƙarfe ɗaya. To kaga in ba wannan ba ina lokacin da zaka kwanta kai bacci shi ya sa ban da lokacin bacci. Sai dai kuma idan aka ce ranar ba ranar aiki ba ce, ranar ba zan je aiki ba, to ranar ne nake samu watara ln wani lokacin ma kenan sai na kwanta na yi bacci. Amma ko da ranar da ba zan je aiki ba ne ba ko da yaushe ba ne, bana nake bacci rana.